A'a, gaskiya ba ma saka yunifom a wurin aikin mu. Kowa yana zuwa gun aiki ne da irin kayan da ya yi da. Inda akwai ƴan ɓangarorin da suna saka yunifom, musamman direbobi da masu gyare gyare. Amma mu sauran ma'aikata, kowa yana saka kayan sa ne na gida domin zuwa wajen aiki.

To, ni ma'abocin son burodi ne. Ina amfani da farin burodi kuma ina amfani da burodin alkama. Duk da ni idan a so samu na ne, na fi son burodin da aka yi shi da alkama kuma ba a saka masa suga ba. Aka yi shi da ɗan gishiri kaɗan, aka sa masa ishashiyar madara. Sannan aka ɗan ƙara masa da irin kwakwa ɗin nan. To ina son irin wannan burodin sosai. Idan na same shi na kan ci da dama. Amma dik da bazan iya cewa shi kansa farin burodin ba na ci ba. Shi ma ina cin sa amma saboda kulawa da lafiya ban fiye amfani da shi sosai ba. A daa dai na yi amfani da shi sosai amma yanzu na rage saboda na kula da lafiyata. Don haka na zaɓi na yi amfani da burodin alkama da ake kira brown burodi kenan ko da yaushe. Indai na ji ina sha'awar burodi, to na gwammaci na zaɓi wannan brown burodin. Duk da wani lokacin ina zaɓar na yi burodin a gida da kaina. To amma saboda ƙarancin lokaci, a'a ban cika samun damar yin hakan ba. Sai dai idan na gan shi a wurin da nake siyan burodi ko siyan wasu kayayyaki a cikin shago, ina siyowa sannan nayi kuma karin kumalo da shi.

Eh, gaskiya ni ma abocin sanya tuna tarwane domin yin wasu ayyuka ko kuma wasu uzururruka na gari musamman wanda suke da muhimmanci a wajena kuma bana son na tsallake ko kuma na manta ace ban samu damar yinsu ba. To wannan yasa sai na saka tuna tarwa ta wayata idan lokacin yin wani abu muhimmanci ya taso za ta tunasar da ni, ni kuma sai na je na aiwatar da wannan abun akan didi wannan lokacin da na saka. To wani lokacin kuma sai dai na sanar da wanda muke tare da su na ce musu da Allah idan abu kaza mai muhimmanci lokacin sa yayi to ina neman alfarmar da ku tunasar da ni domin na samu na aiwatar da shi.

Eh gaskiya ina cin salad, ni ma abocinsa ne ma asali. Duk dayake akwai lokutan da yake yankewa, ba mu samunsa cikin sauƙi a inda nike rayuwa. Musamman a lokacin sanyi, a lokacin rani, lokacin zafi ke nan toh baya rayuwa a yankin mu wannan lokacin. Duk da ina iya sanja shi da wani abu kamar misali kabeji shima ana haɗa min salad da shi. Zan sayi kabeji, zan sayi kukumba sannan zan sayi karas. Za a yanka mun su, za a zuba musu kayan yin salad domin zaisa su bani ɗanɗano irin ɗanɗanon da nake so. To amma lokacin sanyi kuma ina amfani da ganyen lettuce ne domin yanda yake taimakawa digestion system yake sauƙaƙa min wajen narkar abinci.

Danginmu a cikin gida bamu da yawa, gabaki ɗayanmu mu shida ne. A cikinmu akwai mata, akwai maza. Akwai mata guda biyu, sannan akwai maza su kuma guda huɗu. Sai kuma iyayenmu, mahaifiya da mahaifi. Ah, a cikin tsarin gidan ni ne na biyu. Akwai mace yayata da nake binta, sannan sai ni, ni ne na biyu a cikin gida a manya. Sannan akwai ƙanwata mace wacce take biyo ni a baya, wanda yanzu haka zatayi shekara talatin da huɗu. Sannan akwai ƙaninta wanda yake bi mata, wanda shi ma yanzu ya yi shekara talatin. Sai ƙaninsa shi ma, kaninsa namiji, wanda zai yi shekara ashirin da takwas. Sai ɗan autanmu wanda shi ne na karshe a cikin jerin ƴan gidan namiji ne mai shekara ashirin da shida. Wannan shine yadda danginmu yake, da yawansu da kuma yadda tsarinsu ya ke.

A gaskiya, ni ba mahaa mai son cin abincin titi ba ne amma a bisa laruri ina ci. Yanzu misali, sautari muna fita wajen aiki ne da safe, lokaci ne wanda gidan ma wani lokacin basu tashi daga bacci ba balle su samu damar shirya abincin da za a ci. To idan na fita ina sayan abinci a titi inda idan na gina wurin kuma si na ci. To wannan shine ne buƙatar abincin kan titi da na ke amfani da shi. Amma ni idan a son sa mu na ne ko kuma a bani wani zaɓi, na cin abinci, to gaskiya bazan taɓa cin abincin kan titi ba. Sabida ina tuna da tsaftarsa da kuma yana yin da ake kula da kwanakan sa. Don dashi abincin titi cokali ne guda ɗaya ba mamaki mutane daban-daban za su yi amfani da shi. Wanda hakan zai iya haifar da matsala ga lafiya, musamman idan mutum bai kula wajen wanke wa ba. Don haka ni bama'a abo cin bana son cin abincin kan titi amma ina ci idan buƙata kan ta taso.

To ni ina son miya gaskiya da dayawa. Kuma ya danganta da wane irin abinci ne. Ko wane irin abinci akwai irin salom miyar da na fi bukatarsa da shi. Yanzu misali bara mu soma da abincin da kusan kowa yana, yana amfani da shi. Yawan misali ace shinkafa. Shinkafa ana sarrafa ta, sarrafa wa kala daban daban. Ana iya cin ta da miya, ana iya cin ta jalaf kuma sannan ana cin ta da mai da yaji. To ni a tsari na, na fi son na ci shinkafa da miya. To amma idan shinkafan ce ita kaɗai haka, na fi son ta a yi ta da miyar markaɗe wanda aka saka mata tattasai da tumatur, da attaruhu da albasa. Amma idan kuma ba irin wannan shinkafar ba ce, tin da wata jalaf ɗin ma ana ɗora mata miya a kanta. To irin wannan na fi son irin irin jijjigi wanda ba wate wa ake saka ba amma tana da ɗan yaji. To idan ɓangaren tuwo ne kuwa, shi ma tuwon kala kala ne. Akwai tuwon da yake na shinkafa ne da kuma tuwon da yake na laushi ne. To in tuwo mak tauri tauri ne, to na fi son a ce na yi amfani da miyar taushe. Idan kuma mai laushi ne, miyar kuka ko miyar kuɓewa. Haka wani lokacin mutum zai zaɓi ya ci, ya yi amfani da shinkafa. A'a, ba shinkafa ba kai. Zai so ya yi amfani da taliya ko macaroni. To suma dai ina cin su da miya amma ba miyar markaɗe ba kamar yadda nake cin shinkafa. A'a, sai dai miya ta jijjagi. A'a, wacce za ta ɗan yaji kaɗan kaɗan.

Eh gaskiya, ina fatan samun haƙa. Ina iya daga cikin abubuwan da nake fata kuma nake so na ga ya kasance ta gani ta. Don haka ina fatan samun cinyawa.

In gaskiya muna kunna wuta da itace. Domin kafin ma zuwan gas ko wani gawayi, itace shi ne abun da ko dayau shima ake amfani da shi. Wajen ar amuran rayuwa, na yau da kullen. Amma yanzu idan ba wani abu mai wahalar dahuwa za yi amfani da shi ba, to muna yin da huwar mune a kan gas ko a kan gawayi. Amma idan ta kasance, za a dafa wani abu da ake so ya dauki lokaci a ksn huta kafin a yi amfani da shi, to muna zaɓar mu yi amfani da itace ne. Domin shi ne ahh yake da sauƙin kuɗi, kuma ya ke ba da wuta da yawa a cikin ɗan ƙanƙanon lokaci. Don haka muna yin amfani muna kunna wuta da itace. Wani lokacin ma lokacin sanyi ne, kawai za a kunna itacen domin a ji ɗumi.

Eh to kayan ɗaki kala kala ne. Akwai kayan ɗaki na amfani wanda ake sawa a jiki, sannan akwai kuma kayan ɗaki na adon ɗaki, abun da ya shafi gado, katifa, sif da madubi. Gaskiya in a maganar launi ne, ina son kayan ɗaki launin fari, sannan kuma ina son masu ƙarfi sosai. Kuma naka ina son kayan ɗaki na katako, ba na son na gini ba na son na ƙarfe. Wannan su ne irin kayan ɗakin da na fi so kuma na ke sha'awar na ga, na samu ko kuma na mallaka.

A gaskiya, ayarinta kan ina tuna abubuwa da yawa sabida rayarinta tana wani lokaci ne da mutum yake yi wucewa na rayuwar sa wanda ba tare da damuwa ba. Dan haka irin abubuwan da muka yanzu ake ganin su kamar adashen hankali ne, sun faru da yawa a rayarinta ta. Amma babu abin da na fi tunawa irin rayuwar makaranta. Yanayin yadda nake tafiya makaranta da abokanai na, yanayin yadda muke cin abinci in lokacin break yayi, da yanayin yadda muke haɗuwa, da yadda muke mu'amala da abokana ba tare da jin haushin wani ba, ba tare da yin wa wani hassada ba. Ana kaunar juna kuma ana rayuwa ta nishaɗi ba tare da damuwa ba. Ina tunawa daga wannan, wannan abubuwan ayarinta ta sosai. Kuma wani lokacin idan na tuno, ina jin kamar nayi hawaye sabida muhimmancin wannan lokacin a wajena da irarrawar dai taka a rayuwa ta. Dan haka ina kewar abokanaina, musamman abokanaina na furamare, ina kiwar su sosai musamman wanda na ji ma bamgansu ba ko kuma wanda ma tunda muka rabu sama da shekara ashirin ba sake hada ido da juna ba.

Eh ina zuwa aiki lokaci daidai. Duk da wani lokacin ana iya saɓawa, a je ba akan lokaci ba. Amma dai mafi akasari, ina zuwa akan lokaci daidai. Kuma idan na saɓa ɗumma, saɓawar ba ta wuce ƴan mintuna, daga minti ɗaya dai zuwa goma. A an daɗe, an daɗe, an daɗe, yayi irin minti goma sha biyar ɗin ma. To amma dai ɗan adam ajizi ne. Idan nace kullum haka nake, to na yabi kaina. Ana iya samun wasu lokutan, wasu rana kun da rana take kuɓuce wa, mutum ya je shi a makare sosai, ko kuma ma ace bai samu ya je shi wajen aikin ba. Wannan kuma a ko ina ne ba ka raba mutum da wannan faruwar irin wannan al'amarin, wanda yake kasancewa ba tare da mai shirya masa ba, kuma ba tare da mun san hakan ba.

Eh ina cimma manufar tallace-tallace. Inda manufa ta tallace-tallace shine a kira wokustomas domin samun nasarar sayar da wata haja mai muhimmanci da ake son rabuwa da ita. To nan haka a gaskiya ina cimma manufa, tin da dasan da aka yi tallace-tallacen, za ka ga yawan kwastomas inda ake samu akan wannan abun da ake sayarwa ya ƙaru. Idan ba a yi ba baya ƙaruwar, ko da bai ragu ba dai to wahala kuma ka ga ya ƙaru. To wani lokacin kuma abubuwa na su rabu da su da wuri ne, idan ba a tallataɗin ba, sukan iya zama hasara sakamakon wannan rashin tallar. Tin dawani bazai san muhimmancin abu ba, ko kuma bazai san yadda yake amfani ba, har sai an tallata masa shi, an faɗa masa yadda wannan abun zai amfane shi.

Ina cin abincin dare ne da la'asara ko kuma da, da magariba. Wani lokacin kuwa ina cin bayan isha ne kamar misalin ƙarfe takwas. Duk da ni a nawa tsari, bana so a ce ina cin abinci da daddare ko kuma a ce lokacin da bai yi nisa da lokacin kwanciya bacci ba. Na fi son a ce du wani abin da zan ci daga ƙarfe shida bakwai zuwa bakwai. A ce na kammala cin sa. Sai dai abin da yake na ruwa wanda bai wuce shayi ba ko kuma ruwa haka. Tarsu ne kawai abubuwan da ba zan iya ci ba a'a, ina iya amfani da sososi a wannan lokacin na dare.

Ina shiga rana suna husul lokacin damina. Donin yanayin wajen da yake bayarwa wacce take beina beina. Bakana sanyi da zafi. To wannan yanayi ne mai daɗi. Haka da sanyi ba zai dame ka ba. Ko haka zafi ma ba zai dame ka ba. Wannan yasa nake son wannan lokacin. Nan na wani lokutan kuma mutum yana gaɓar yafi so a lokacin damina a lokacin sanyi. Ba don komai ba su da wajen da yake ba mutum damar ya zauna a gida ya huta, ya yi bacci, ya yi wasu ayyuka wasu na damina na cikin gari wanda ba su da alaƙa da wajen aiki. Wanda in da ba na lokacin bane, ba ma mai ke aiki gaba yi bari yi ka samu ka cimma riyar wannan lokacin ba.

Aji ina kunna wa farin bature, farin bature kuwa ai suna dayawa. Kodai a waya ko a gidan ko a wajen aiki. Na yi misali, idan a waya ne, ina iya ɗora matukar lalka wanda ba su ba ta tsaro, wanda ya kusan da wani marar gaskiya ya ɗauka, za ta sanar da kai kan cewar an ɗauka. Sannan haka a cikin gida, ina iya sa CCTV camera. Sannan a mota ko abun hawa, zan iya sakawa. Security, idan ko taɓawa aka yi, za ta sanar da kai kan cewar an taɓa ta. Kai kuma sai ka tabbatar wanene ya taɓa, shin marar gaskiya ne ko kuwa mai gaskiya ne. To haka a wajen kasuwanci, CCTV camera tana taimakawa wajen gane shige da fice na mutane. Idan a wannan shige da ficen an samu marasa gaskiya, to wannan CCTV in za ta bayyana su ko lokuta gida ba ana nasarar kama su domin tana ba da hoton mutum bawa na ƙarya ba ko ƙirƙirarre. To ko wa'annandai su ne a fahimta ta, al'adun tsaro na da tuwi dai zuwa na da shi a wannan zamani. Kuma wanda ya ga kamar ya gama ba dole kuwa ya karɓa. Tun ba haka ba akwai dandasuna nan sun ƙware a harkar ha'intar mutane da abin da ya shafi rayuwarsu ko kuwa hidimdimin suna na yauda kullum. Dan haka ina kunna wa ko ina amfani da shi.

Ina yin motsa jiki domin kula da lafiyata. Duk sati ina yin motsa jiki sannan motsa jikina na kullum shine tafiya a ƙafa ta. Tafiya a ƙafa shi ma bangare ne na motsa jiki da yake ba mutum lafiya da kula da lafiyarsa.